Eh, gaskiya mun samu sauyi a yankin mu ta fuskar samar da titin wanda gwamanti ta faɗaɗashi tayi kwatatoci na kwalbati na gudanar ruwa inda a yanzu aka yi kan aikin wanda za a zuba kwalta a kammala shi. Wannan ba ƙaramin aiki ba ne na ci gaba a yankin mu wanda muna alfahari da shi.

Abun da yake nufin nasara shine ba wai a me mutane zasu faɗa ba a kaina, shine a'a ya nasa wani abu na cigaba a rayuwa ta. Ko kuma dalilina na yin wani abu na kammala wannan abun cikin nasara. Cikin, ah, cikar burina. Musamman abunda ya shafi offer Alkairi to wannan shine nake kallon a matsayin nasara a wurina.

Kiso, uh, nake samun halaɗina idan ina yin wannan aikin, duk daga jiyan da zan yi, ina jin daɗi. Dadi na farko da nakiji shine zansamu. Ah abin hannu, kuɗaɗe wanda za a biya ni, wanda zan kashe buƙatuna na yau da kullum.

Eh, abin da ya fi yi kyau a yankinmu shine irin musamman wajajen wasanni da kuma kasuwanni, irin yadda ake hada-hadan kasuwanci. Mutane daga wasu garuruwan da dama sukan zo su yi gayayyaki kuma ga yankin gari yadda aka a kwawata gari wanne yakan burge duk wanda ya zo wanda kuma bai zo ba yake so ya ga yazo.

Kwallon kafa a filin unguwanni yana taka rawa dagaske wajen ƙara lafiyar matasa, musamman yanzu da ake yin ƙananun filayen wasanni na zamani a cikin unguwanni da inganta harkokin wasanni da motsa jiki na matasa.